Eh nakan cije farce, nakan cije farce na amma ba kullum ba. Nakan ji daɗin anhyani da shi ina ɗebe a kaihya. Ina ganin mutane da yawa su kan cije farcen su.

Na matashin, matashin kai da nake amfani da su guda biyu ne. Akwai nabasa nan akwai karami. Idan ban sa ƙaramin ba bana jin daɗin tashin kai na da matashin kai. Kwanci da matashin kai yana da matuƙar daɗi saboda yakan hana wuyanka yayi ciwo. Dan ka kwanta ba, ba da matashi ba baka jin daɗi. Sai ka ji wuyanka ya, ya laƙe a wasu lokuta ma wuya sai ya yini yana ciwo. Amma idan kayi amfani da matashin kai zaka ji laushi, zaka ji daɗin kwanci zaka ji wuyanka yayi daidai. Amfani da matashin kai yana da kyau sosai. Kawai dai wasu kuma suna iya kwanci ba da matashin kai ba.

Sau nawa nake share ƙu? Nakan share ƙura kullum sau biyu, da safe da maraice. Bayan an yi shara safe nakan share ƙura, sannan bayan an yi sharan maraice nakan share ƙura. Saboda ƙura bata da daɗi, takan sa hammura wasu lokutan. Sannan daman ƙazamta bata da daɗi, tsafta tana daɗi a share ko'ina a goge. Kullum duk gidan da aka wannan sau biyu ko'ina na zai yi zauna cikin tsafta ba zai yi datti ba. Idan gida na, idan ofis nan duka akan yi, sai dai ba kowane gidan da ofis ake share ƙura sau biyu ba. Wasu duka daga sun yi so, guda shi kenan.

Wayata tana daidaita haske da kanta kawai dai ni ban san dalili ba. Wani lokaci ni ke kara haske ko kuma in rage shi. Wani lokacin kuma sai in ga ta kara haske da kanta. Ban san ko daga laifin satin na ba ko ina na ko haka nan aka yota ban sani. Amma dai idan tana kara haske da kan tana rage wa wani lokaci kuma nakan ji daɗin amfani da ita.

Eh, ina iya jefa dutsi a nesa. Nakan jefa dutsi a nesa musamman kuma ya tafi da nisa. Yakan tsallake abubuwa da yawa.

Eh, na kan cimma manufa tallace-tallace lokuta da dama musamman ta manhajar WhatsApp. Na kan ɗora kayakin da na ka sai dawa, toh kuma cikin haka nan sai ka ji wani ya taya. Toh, daman shi mai sayar daƙa lokacin da ruhiyar tallan ta haja ce, babban manufa wadda ziyar ne a samu nasara a kai a taya kuma a saye. Zuwa kan kuma taya akan saye kamar irin su humra, turare, wuta, turaren ɗaki, irin irin su duka. Idan na ɗora a social media za kuma taya za a saye. An samu, an cimma manufar tallar da aka yi.

Eh, ina iya buga rubutu da sauri sosai. Da kan kahin lokacin waya yazo mutane ba su iya buga rubutu da sauri ba na typing keyboard a kama buga su da sauri ko a typer. Typist za ka ga wasu typist ne kawai su ka iya buga su amma yanzu zamanin waya kowa ya iya buga rubutu da sauri saboda abu ya zama jiki an saba. Kusan kowace kalma ta zama maka kamar ka zama makaho. Cikin zuciya ka kana iya hasashen inda kowane key yake. Kana iya gano inda 'a' ta ke kana iya gano shi yasa rubutun ka ka iya yinai da sauri an riga an saba. Kana iya rubuta text message, kana iya rubutu a WhatsApp, kana iya rubutu a Facebook, kana iya shi wannan yawan shige da fice da rubutu shi ke sa mutum ya iya buga rubutu da sauri.

Eh nakan zo kasuwa idan buƙatar zuwa ta taso, idan na samu kuɗin cefane ko kuɗin wata sayayya nakan shiga kasuwa in sawo wannan abun da nake bukata. Ba ka safai ba kowa ka shiga kasuwa ba ko kullum kullum idan ba sai da abu suke yi ba amma gamai shiga ya siyo abin da ya ka bukata to sai in bukata hakanan ta taso.